Eh! Ni inason gurin da ake hayaniya sosai. Saboda ni ba wanda zai, ina shuru shuru ba na shuru shuru. Ina so gudu ake hayaniya, ina sani ina jin daɗi sosai. Ina son gudu a ƙiyaya ni a sosai.

Eh, ni ina koyan wani yare. Yaren da nake koya yanzu shine turanci, sai French, sai Spanish, sai wannan kuma, sai Arabic. Abun da nake so, yare ɗin da na ke so na koya ke nan. Kuma ina koyan su yanzu a aiki da makaranta.

Ai ni gaskiya ina kuka idan ina yanka albasa. Dama dole ne kowa in za su yanke albasa su yi kuka. Kowa dole ne ka yi kuka. Ko yaya ka ke da ƙarfi, za ka yi kuka idan kana yanke albasa ai.

Gaskiya abubuwa da yawa suna sa ni dariya. Kaman idan mutum yana ba da wannan, yana yi mun komedi, zan yi dariya. Idan yana buga ƙwallo kuma yana dariya, komedi ne ke yi, yana bani dariya.